Tambayan shine kana sanya bel kullum? To ba kullum nike sanya bel ba gaskiya. Saboda kun san ba kowane irin kaya bane ke bukatan bel ba. Shi yasa ba kullum nike sanya bel ba. In na sa kaftan gaskiya in ba dai telan da ya dinki ba ya sa mun gidan bel. Kayan da bai da gidan bel ai ba amfani saka bel ai ko. Amma irin kayakin nan da suna da gidan bel kamar ace su corporate in na wani wando da riga, kamar na yan makaranta na masu zuwa ofis, kun gane? Eh kayan dai, kayane dai yana da gidan bel ana iya saka bel amma ba kullum mutum ke saka kayan da ke da gidan bel ba. So ba kullum nike sanya bel ba.

Yaya nake ajiye kuɗi? To ku zauna ku saurara ku ji abin da zan gaya maku. Akwai ire-ire daban da nake boye kuɗi ko kuma nake ajiye kuɗi. Na ɗaya shine ina iya ajiye wa-- wanda abuda ake ce dashi cash wato kuɗin da ana iya gani, ana iya taɓawa, ana iya rike shi. Wasu lokaci ina ajiyeshi a aljuhu, ina ajiyeshi a gida ko cikin ko drawer ɗinnan ko cikin wani ko safe haka ko wani akwati ko wani kwalin ko asusu irin wannan cash ko wallet ma ana iya sa a ciki. Wasu lokaci a'sa a purse, wasu lokaci a'sa a jaka. Irin dai cash ɗinnan dai ana sa shi a abunda za'a iya gani da ido. Amma kuma kuɗi da ba cash ba gaskiya wasu lokaci ina iya sa su a asu apps da yawa. Akwai su bank apps irin, irin, irin su mobile apps na, na, na banks ina wasu kuma akwai su cash apps to ina iya ajiye kuɗi a wajen. Akwai su savings apps kuma ina iya ajiyesu kuɗina a wajen.

Dr. Ben ne ya bani dariya gaskiya. Ina kallon inuwa na wasu lokaci amma kun san inuwa ba kullum ba ne yake fitowa ba, sai lokacin da akwai rana. In babu rana gaskiya inuwa bata hitowa. Amma ina kallon inuwa na wasu lokaci ina tambaya ina tafiya sai in ga inuwa na wasu lokaci intsaya ina ta kallo wasu lokaci in yi ta motsi-motsi in duba shi in ga inda shima yana motsi-motsi. Inuwan nan na gani yana, yana motsi shima yana bin motsin rana. In rana yana gaba yana baya, in rana yana baya sai ya zo gaba, in rana yana hagu sai ya zo dama, in rana yana dama sai ya zo hagu. Haka ne inuwa yake. Kuma inuwa yana bi da jikin mutum ko da shike saboda inda ranan yake buga jikin inuwan ba zai fita dai, dai, dai dan girman jikin mutum ba, a'a. Inuwa dai, dai, zai tashi wasu lokaci gaga ya yi dogu, wasu lokaci gaga ya yi guntu. Haka ne yake yi wasu lokaci.

Tambayan shine na fi son zama ko tsayawa? Eh, na fi son zama. Don tsayawa wasu lokaci yana gajiyar da mutum amma ya danganta da abin da nake yi a lokacin. In mutum zai yi wasa ne wasu lokaci kamar wasan ƙwallo, ba inda mutum zai yi wasan ƙwallo yana zaune. So wasu lokaci akwai abin da za ka yi da zai, zai, zai, zai, zai dace da, da tsaye, da, da tsayawa. Wasu lokaci kuma akwai abin da za ka yi da zai, zai dace da zama. To in, in zan rubuta jarabawa yanzu ko ina, ina gaji ina son huta ko zan zauna ko wani abu dai ko zan ci abinci, eh kamar ci abinci haka. Dole ne in zauna. Bai da kyau ana ci abinci ana, ana, ana, ana tsaye. Kuma haka ne kuma in zan je wani waje ban iya zuwa wajen nan a zama. Dole ne in, in, in je wajen a tsaye. To ya, shi ya sa na ce ya danganta amma gabaki ɗaya dai na fi son zama. Don ka san mutum bai iya tsayawa kawai, eh fara tsayawa kawai ba, ba kai ba dalili. Eh, na fi son zama.

To tambayan shine wacce biki kakefi so? Ina ganin Hausan nan na Sokotawa ne, amma dai bari dai in ba da amsa. Irin bikin da nafi so shine bikin aure. Ga aure biki ne wanda zaka ga mutane biyu namiji da na mace sun zo kuma an haɗa su a gaban Allah kuma a gaban mutanen da, da, da ke, da, da, da ma'ana a rayuwansu, sai su zama ɗaya, ah, don sun yarda su zama ɗaya. So nafi son aure kuma ga shi aure lokacin murna ne, lokacin, eh, rawa ne, lokacin da mutum zai yi murmushi da domin ya samu wanda yake so kuma yana son shi. So nafi son, eh, bikin aure. Banda bikin aure kuma akwai bikin haihuwa. Mutum yayi haihu, ka san yaro ne, yaro albarka daga Allah ne. In Allah ya ba ma yaro, ya ba ma, en, mutane yaro, yaronsu zai gan su, su ji daɗi har a yi biki. Kuma daɗin biki shine ana raba abinci, ana murna, ana ci, ana sha. Ba kow-- daɗin bikinki nan.

Tambayar shine "ina tafiya kasuwanci?" Eh ina tafiya kasuwanci. Eh ina-- ba-- amma ba kowane lokaci ba amma gaskiya ina zuwa tafiyar kasuwanci balle karshen wata ko sabon-- ko farawan watan. Ka san mutum yana karɓar albashi lokacin wasu lokaci karshen wata ko kuma farawan wata kuma in ka karɓi albashi dole ne ka je ka siya abun da zaka yi amfani da shi cikin watan. So shi ya sa a lokacin nan ne nake zuwa kasuwanci amma banda haka ba wai ina zuwa kasuwanci sosai ba.